To adadin nisan tafiya. Wato a gaskiya nakan yi tafiya sosai a wuni. Wasu lokuta nakan yi tafiya kama daga taku dubu biyu, dubu uku, dubu huɗu zuwa dubu biyar. Wani lokaci ma nakan yi taku har zuwa dubu goma ko dubu goma sha. So ya danganta da yanayin aikin da nake yi a wannan lokaci, ko kuma sun gulla da ta kamani in zuwa cikin gari in je nan in je can. Amma gaskiya akwai lokacin da ma na taɓa yin taku wanda ya kai kimanin dubu ashirin a rana. Wannan shi ne mafi ƙololuwan tafiya da na taɓa yi, wanda na lissafa kenan, da yake Wayata ina da na'urar da take lissafa adadin tafiyar da na yi. Shi ne nakan gane adadin tafiyar da na yi a rana. To wannan tafiya da na yi na sha wahala sosai, na rashin abin hawa daga kasuwa zuwa gida. Na nemi abin hawa ban samu ba wanda ya sa na harziƙa raina ya ɓaci na ce kawai da ƙafa zan dawo. To a wannan lokaci, na yi tafiya, na yi taku wanda ya kai, ya ma kai sama da dubu ashirin, dubu ashirin da wasu ƴan canji a sama Ai kuwa da na dawo gida na wahala, da na kwanta bacci ko samu tashi ban yi sallah ba sai da gari ya waye.

Yanda nake taimakawa mutane, a gaskiya ina ƙoƙari sosai domin na ga cewa na taimaki mutane, ah, musamman wa inda na fi ƙarfinsu ta ko'ina. Ah, abun da nake nufi ta ko'ina, ah, ya danganta da ya-- yanayin hali na kuɗi, yanayin hali na ƙarfin jiki da dai sauran abubuwa. To, ah, idan na kalli mutum yana buƙatan taimako, so bana jira sai ya tambaye ni na taimaka masa. Idan misali na ga kana jin yunwa, to na kan yi ƙoƙari na ba ka wannan abincin da za ka ci ba sai ka nema ba ko kuma ba sai ka ce mun wana ina jin yunwa ba. Idan kuma bukata ce ta kuɗi ta tashi, so na kan yi ƙoƙari na ga na yi iya abun da zan iya yi domin na cire ka a cikin wannan damuwa. Wanda har hakan yasa maƙwabta na sukan iya zuwa gidana kai tsaye domin su bayyanar da abun da ke damunsu a gare ni. Wanda nake da ƙarfin da zan iya yi na kuɗi nayi musu, wanda kuma shawara wari ne masu kyau na ba da. Ah, wanda kuma zan yi ne a aikace da jikina shi ma na kan yi ƙoƙari na ga na aiwatar. Sabida duk lokacin da aka ce mutum ya zo wurinka yana neman wata alfarma ko taimako kuma alhali kana da damar da za ka taimaka masa kuma ba ka iya taimakawa ba, to haƙiƙanin gaskiya duk halin da ya shiga a wannan lokaci wannan laifin zai iya ta'allaka ya dawo a kanka. Shi ya sa na ƙe ƙoƙari duk lokacin da na ga wani ya shiga musifa ko damuwa nayi iyaka ƙoƙarina domin in taimaka wajen ya fita daga cikin wannan damuwa.

A gaskiya ne. A shi yanayin hutu a gurin aiki ya danganta ne da yanayin ƙarancin aiki a rana. Idan misali, ranar da akwai aiki ne sosai to magana ta gaskiya babu wani lokacin hutu face mutum idan ya dawo gida. Idan kuma akwai ƙarancin aiki a wannan rana to mu kan iya gaggauta kammala shi domin mu zauna mu huta. Mu ɗan ware wani lokaci mu shaƙata a ofis ko kuma a bakin ƙofar ma'aikata sabida yanayin ƙarancin aiki da ya wakana. Ko kuma na kan zauna a cikin ofis a na buɗe wayata ko kuma system dina a nayi wasu singuloli ko in yi karatu ko kuma dadai wani abun da zai sa mun nishaɗi ko kuma musamman na kalli wata inufun ƙwallon ƙafa. A sannan kuma idan lokacin tashi ya yi na kan yi ƙoƙari na dawo gida sabida na ba wa iyalina lokacinsu sabida nasu lokacin yafi wannan wassannin muhimmanci.